Eh, bango biyu na gida na suna nan launin ruwan kalan madara da kuma kalan ƙasa. Su ne launi na bangogin da ke gida na.

Abu na farko da nake fara yi da safiya yayinda na farka shine ina yin sallah saboda ni musulmi ne. Eh, zan yi sallah, in durƙusa gaban Ubangijina, in nemi yafiya, in bauta wa Ubangijina yadda ya kamata da kyau. Na sha ruwa kuma farko kenan, zan sha ruwa sannan na yi wannan bauta.

Eh ina yanka farce ne ni a kowanne sati, saboda farce na ni daga bisa ga halitta na iya da tauri. So kowanne sati nake yanka farcena bana barin shi ya wuce sati ɗaya. In ya wuce sati ɗaya za ka ga wani ya fito a kan wani, wani yayi datti sosai, wani ya dashe, wani kuma ya dafe.

A ina samun horo sosai a gurin aiki ko-ko zance na samu horo sosai, sosai da sosai a wurin aiki. Eh, saboda ko mene ne za ka yi, in babu horo a cikinsa, to gaskiya zai wuya ka cimma burinka ko ka cimma nasara. Amma inda horo a ciki, ka san ya zaka gudanar da ayyukan na lahiya lau.

Tab, ai ni ma abokin haske ne. Ballanta na ma a ci a ɗakina ko ɗakin kwana ko ɗakin zama in babu haske sam ba na jin daɗi. Kawai ina zaman dole ne. Amma na idan akwai haske, idan nake samu na sake, zan ga kome, kome zai gan ni, zan yi yadda nake so. Ba na son duhu a rayuwana.

Launi da na fi so su biyu ne, na farko fari. Ina son launin fari ko kaya-- ko kayan sakawa na ne yawanci farare sunfi yawa. Na biyu launin da na fi so shine launin wato blue. Wato, wa-- daga fari a kayayyakin sakawar nawa wa sai launi na blue. Su ne na fi, ƙauna na fi so.

Iyalina ne take ƙarfafa mini bayana. In na dawo daga wurin aiki, na gaji, na yi wanka, na ci abinci, na kan kwanta, ita kuma ta sani za ta zo ta, za ta mammatsa mun jikina duka, har da bayana mafi a ƙasa Rima kenan. Eh, in ya kama ta tashi, ta tsaya ne a kan bayan ma da ƙafafunta, duk tana mini. Ba don komai ba saboda in samu ingantaccen lafiya, ƙasussuwa na su miƙe da kyau, ciwon jiki duka ya watse daga jikina da gajiya, duk su watse.

A gaskiya na fi son burodi mai, burodi mai yanka yanka. Yana da daɗi sannan kuma za ka ɗebi iya adadin wanda za ka ci ka kulle sauran. Ba wai za ka bari ƙudaje suna bi ba. Ko wani ka zanta ya shiga maka cikin ledan burodi. Amma na kaga wannan mai yanka yankan shida ma an yi shi ne asete. Za ka ɗebi iya wanda za ka ci ka ɗan sa a ɗan pilet hakanan, eh kana ɗan ci kana korawa da shayin ka kuma yana da daɗi. Amma ya danganci ga kamfani. Kamfani kamfani ne sunan sunayi. Za ka ga sunayensu daban daban. Amma na ni na fi son in ci amal, koko wide light saboda suna da daɗi gaske.

Eh ina cin abinci da dare da wuri. Bana wuce ƙarfe takwas da rabi ba tare da na ci abincin dare ba. Saboda mu yawanci muna cin abu mai nauyi ne, muna cin tuwo ne da miya ko shinkafa da daddare a nan. Saboda haka dole zan ci abinci da wuri. Da wuri nake ci saboda abincin ya samu ya sauka a ciki na wato yayi digesting kenan. Ehh in samu in kwanta ba tare da abincin da na ci ya cutar da ni ba.

Launin labulayen gidana, suna nan launin kalar ruwan toka ne. Sun yi, sun yi, sun tafi, sun yi matching da tare da kujerun da suke falo na, shima kalar ruwan toka ne. Haka nan haka zalika firji shima ruwan toka ne. So.

Eh, ni a gidana babu ƙasa. A cikin gidana babu ƙasa kwata-kwata ko ina an shafe shi da siminti sai kuma inda aka mammanna masa tiles. Ban san wani kala zan ce muku kalan ƙasan gidana yake ba sai dai in a waje. Amma na yi tambaya, ya nuna a cikin, a gida ake tambaya.

Eh tabbas nakan kunna sanarwan apps, saboda da taimakon wannan kunna sanarwan apps in zaka ga sabbin abubuwa wanda ma baka san dashi ba. Zaka ga apps dinka suna fiffitoma da shi. Kana kunna data wayarka, zaka ga suna fiffitowa a sama. Wannan ya fito, wannan ya fito, wannan ya fito, wannan ya fito. Ya rage maka kabi, amma shi dai yayi aikinsa ya bulluƙo ma dasu sai ka cinka.

Lokacin da babu wutan lantarki gaskiya babu daɗi. Kawai sai dai in ɗauko waya na, in rinƙa daddanawa, in rinƙa daddanawa a hankali. In hau yanar gizo in shiga wannan shafi in karanta, in shiga wannan shafi in karanta. In tuntura saƙonni, eh in zauna kuma in naga cajin waya na ya ɗanye ƙasa sai in yi ta wasa da ƴata, in yi ta wasa da ɗiya ta har in yi bacci, ita ma ta yi bacci.

Eh, unguwar da yanzu da gidana yake gashinan gidajen gashuna a tsare suke. Akwai ruwa, akwai wutar lantarki amma na babu hanyoyin kwalta. Hanyoyin kwalta ne kawai muka ya rage mana mu a wannan anguwa namu. Sunan unguwar namu Dubai quarters a nan Gombe State, Najeriya. Eh, amma unguwar da na tashi inda aka haife ni akwai wutar lantarki, akwai ruwa, akwai tituna, akwai hanya na mota da mashin da suke ke mai kyau, akwai kwalbati. Amma unguwar da nake yanzu babu. Akwai wutar lantarki, akwai ruwa, hanya kawai aka rasa.

Abu mofi mahimmanci a kasuwanci shine ka yi mu'amala mai kyau da mutane, abo wato wato abokan cinikayya, abokan ciniki. Na biyu kuma ka tabbatar ba ka cuci jama'a ba, yana da mugun muhimmanci, yana da fa'ida. Kar ka ga kai kaɗai kake da kalan kaya ka je ka saro shi, ka rinƙa tsawallawa ko ka rinƙa siro mutane kaya mara kyau.

A'a, ba na kunna Bluetooth kullum. Bluetooth ina jifa jifa nake kunna shi, na ma ina dauko ko mota na ne babban mota na, sai in kunna Bluetooth dina saboda in haɗa shi da Bluetooth ɗin mota na, in ɗan saka ɗan kaɗe kaɗe na hakan nan dai waƙoƙi na in ɗan saurara a cikin shi sifikan mota saboda in ɗan more rayuwa ta.

Aa bikin da na fi so shine bikin sallah. Ƙaramin sallah, sallar azumi kenan da babban sallah wato sallar layya. Eh wannan bukukuwa guda biyun gaskiya ina matuƙar ƙaunansu, su nafi so kuma. Eh saboda biki ne wanda ake ciye ciyen abinci, ake kyautan kuɗi, ake cin nama ba a yin rowa. Za a yayyanka dabbobi kaji tolo tolo, rago, shanu, agwagwa, tinkiya duka ana yanka su a gaggasa, a sossoya, a rarraba a ci har a more.

A gaskiya rubutu na yana da kyau sosai. Ina da kala-kalan rubutu sun kai kala biyar, kuma kowanne na fara shi. In na ɗauki wannan kalan ina yi, bana ɗauko wancan na gwamutsa shi da shi. In na ɗau wannan ina yi bana ɗauko wancan kalan in haɗa shi da shi. A ko wanne zan yi shi daban, kuma ko wanne ina yi na iya shi matuƙa sosai. Na ƙware sosai a kan kalan rubutu na.

Ina ma rijiyan yake yanzu kam? Ba a, ba na amfani da ruwan rijiya. To babu ma rijiyan yanzu a inda nake, ballanta na ma in ce zan yi amfani da shi. Da ne dai mu na yara muna zuwa mu ɗebo rijiya. Akwai ruwa, muna zuwa mu ɗebo ruwa a rijiya. Akwai rijiyoyi a maƙwabta hakanan a cikin dai unguwa. In babu ruwa za mu ɗauki bokitaye da jarakuna mu je mu ɗebo ruwa. Wasu kwalla su mai duka mu je mu ciko su mu zo mu cika randuna a gida. Amma yanzu da rayuwa ta canja komai ya zamanto na zamani. Akwai bohula, akwai ruwan famfo an jawo na gwamnati wanda already wanda shi dama tatacce ne kawai sha za ka yi ba sai ka wani tafasa shi ko ka sa masa wasu magungunan kashe kwayoyin cuta ba dau kaga an samu sauƙi. Wa zai yi amfani da ruwan rijiya yanzu kuma.

Kullum sai na kulle ƙofa, kullum yaumin sai na kulle ƙofa. Ba ma wai sai na zo yin bacci ba a'a, da rana ma in na shigo gidana zan ja ƙofa na, in na fita waje again still zan ja ƙofa na in kulle shi. Ba wani wanda zai shiga ba tare da masaniya na ba. Ko ba mutum bane zai zo ya shiga. Akwai sauro, akwai ƙwari, akwai irin su macizai su ƙadangare abubuwa haka nan da yawa dai da za su shiga su iya ma ɓarna ko su taɓa lafiyanka. To bana yin wannan wasan, bana yin wannan garajan. Kullum ƙofa na a garƙame yake.

Eh gina dangantaka a kasuwanci abu ne muhimmi matuka. Eh in har kana kawo kayayyaki mai kyau, za ka gina dangantaka mai kyau da mutane. In har kana kawo kaya mai sauki, ba wai kawo kaya mai sauki ba. Abun nufi shine in kayan ka yana da sauki, ba ka tsawwalawa, ba ka sa, ba ka bin riban sosai, kana sawa dai dai dai dai dai dai gaskiya za ka gina dangantaka tsakanin ka da mutane da yawa.

Eh to, wannan na sha na yi shi ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba. Sasanta rikici a wurin aiki ko ko kace sassanci a wurin aiki in rikici ta barke eh inayinsa Zan kira waɗanda aka samu, suka samu, aka samu matsala da su a tambaye ka kai menene matsalanka? Kai ma menene matsalanka? Kowa ya faɗi menene matsalar sa, sai a yi musu iyaka, a yi musu, eh ƙa'ida. A bi ka'ida abi diddigi. Wane ne yake da gaskiya? Wa yake bayin da gaskiya? Ko kuma dukansu a basu haƙuri. Kai ka yi haƙuri, kai ma ka yi haƙuri. Haka ake yi.

A'a, ina ina ina rera waƙa. Ina iya rera waƙoƙi ma ba waƙa ba. Na iya waƙoƙi da yawa. Suna nan a cikin ƙwaƙwalwa na. Da yawa na iya na bature, na iya na larabci, na iya na turanci, na iya na larabci, na iya na yaren mu na Hausa. Mm, na iya ina ina rera nakan rera kuma.

Eh na fi so in ga ɗaki da haske ba na so in ga an kashe wuta, ba na so in ga duhu a cikin ɗaki wato an kashe wuta ko ko babu wuta na lantarki. Shi ne yanayin da na fi so kenan a ɗaki am ina so in ga haske ina ganin komai komai yana gani na inda in na kalli madubi zanga zan kalli kai na ras a cikin ɗaki. Haka na fi so.

Eh gaskiya ina iya tafiyan ƙafa sosai, ina iya tafiyan ƙafa, da yakai kimanin a ƙalla, in na yishi sosai, ina yin yakai kilomita ɗaya, amma in ban sa kaina ba sosai ina yin sa irin dai rabin kilomita hakan nan. Eh.

Gaskiya ban iya iyo ba, sam sam ban iya iyo ba. Ni ban cika son shiga ruwa ba ma, wai da sunan na shiga wai zan yi iyo in yi wanka a'a. Ko da irin na zamani swimming pool bana zuwa in shiga, bal lantana wani kogi a'a ban iya iyo ba.

Ina zuwa kasuwa ranar Asabar ko ranar Asabar ko ranar Lahadi. Daga ƙarshen mako kenan. Ranakun da nake zuwa kasuwa kenan. Wataran in je ni da safe a Asabar ko Lahadin ko in je da rana ko in je da yamma. Bani da lokaci ɗaya takamamme da nake zuwa a wannan ranakun.

Waiyo ina cin citta a abinci, ina sa iyali na ta mini musamman. Ina cin citta a abinci, ina, ina sa citta a shayi, tafasa shi, in sha shayin. Eh, in haɗa da su slipton ɗina duka ina cin citta. Ai citta yana da kyau, yana da amfani a jiki.

Eh gaskiya, na fi son zama a kan kujera akan zama a kan taburma. Eh, saboda zama a kan kujera zan yana da laushi kuma zan yi balance yadda nake so. Amma zaman taburma ka ga taburma ba shi da laushi. Ɗuwawun ka ne dai zai zo ya yi laushi daga baya shine.

A'a a ciki kullum na ke kwana ma. Ba na yadda na kwana a waje. Kullum a ciki na ke kwana saboda in kare kaina daga sanyi da wasu cututtuka da wasu ƙwari ko wani abu waƙannan. Sannan kuma in samu, eh, in samu biyan buƙatan da na ke so. Ko da zan biya buƙatuna ka ga dai ina ciki ne. Sannan kuma ganen surruwa uba kenan. In kana ciki kana da surru ba tare da wani yagan me ka ke yi ba ko me ka ke ciki ba.

Eh gaskiya na fi son taksi akan bus saboda shi taksi wannan za ka ɗauke shi ma kai kaɗai ne kacal. Kaga akwai suru sannan ba wani katoton mota ba ne. Shi kuma bos ba ka isa ka ce wai kai kaɗai bane a ciki. Kuna nan da yawa ba kai kaɗai bane a ciki. Kaga babu suru daga kai sai kujeranka, ganan mutane a gefenka sai kai ku ashirin a ciki. Amma taksi ka kaɗai ne akwai suru.

Eh, a kowane mako, ina wanke tufafi sau ɗaya ne ake nake wankewa. Eh, ba ni nike yin wankin ba, ina da me yin mun wanke wanke. Ina da injin wanki, duka a tare, amma na a kowane ina yin wanki sau ɗaya ne bayan kowane mako.

Abincin da na fi so har ga Allah a rayuwa na ita shine dankalin turawa, soyayyen dankalin turawa da ƙwoi, da naman kaza a kansa ko kuma in samu sauce ɗin hanta, eh, ko waɗansu sauce ɗin kayan ciki hakan nan ko farfesun kayan ciki, eh, shine abincin da na fi so.

Eh in nakan ajiye kwafin baya nan bayanai amma bayanai masu muhimmanci wanda na san zan zo in buƙace shi a gaba. Ko ko a'a meeting ne mukayi, ko ko nasan dai yana da mahimmanci. Eh ina ajiye shi sosai sosai ma saboda zai zo yayi amfani a gaba. Ko da ni bai amfane ni ba zai amfani 'yan gaba.

Eh ina motsa jiki kullum tunda kaga akalla ina koda tafiya wannan shima motsa jiki ne ina tafiya in har na sa a raina ina yin tafiya da ya kai na kimanin kilomita ɗaya. To ka ga shima motsa jiki ne amma wai irin guje guje eh ba kullum na ke yinsa ba.

Eh, tsari ne bisa ga kalan tsari ne. Wannan ayyuka da suke da muhimmanci ina tsara su daki-daki. Ina natsuwa in yi tsari mai kyau, in bi shi daki-daki. In kawa abubuwa masu mihimmanci sai in tsara sabo da in samu in walafa su ni bai amfane ni ba ma zai amfane wasu a gaba.

Ina son kallon wata da daddare saboda yana da ban sha'awa kuma abu ne mai kyau. In tsaya in kalli yanayi na ikon Allah yadda Allah yayi halittarsa kuma wata abu ne mai kyaun gani da daddare. Zaka gan shi can fari sol a sararin samaniya babu abun da ya riƙe shi, bayi da wani madogari ko wani abu, to abu ne mai kyawun gani.

Ina inganta ayyuka, ayyukan da muke yi ta wurin nutsuwa. Naga anyi aiki mai kyau, a inganta shi, a inganta shi da kyau. Yanda su abokan ciniki in sun zo zakuyi ko da ya kama abu ne na kuɗi wanda zai yi daraja, zai fara shi mai kyau.

Eh ina ƙetare ƙafafuna lokacin zama tun ba ma irin zama ya kama akan kujera akan taburma ba ya fi daɗin zama ma shine zaka zan ƙetare ƙafafuna saboda in sake in zauna da kyau ba tare da na wahalar da jikina ba.

Ina fara aiki kullayomi ne da ƙarfe tara na safe. Duk inda ƙarfe tara ya du yad-- ya doso, to hankali na yana kan wurin aiki ko ko hankali na yana kan aiki. Sanan ni ba mutum bane da nake yawan yin latti. Ba na yin latti. In ka ga na yi latti a wurin aiki, to wani abu ne muhimmi ya zo ya dan shige mun gaba.

Launin jakan kuɗi, launin jakan kuɗi na ko jakan kuɗin mu a wurin aiki ko ko nawa ni kaɗai baƙi ne, eh launinsa baƙi ne. Na fi son launi baƙi in yi ajiyana a ciki. Na riga na saba da haka ne, haka na taso.

Ina amfani da matashi, matashi guda biyu. Eh, da su guda biyu ne a ɗakina amma na, na fi amfani da guda ɗaya. Eh, ɗaya yana da laushi sosai, ɗaya kuma yana da ɗan tauri. Wato ya danganci yanayin da na samu kaina. In ina buƙatar mai ɗan tauritauri zan yi amfani da mai tauri. In ina buƙatar mai ɗan laushilaushi kuma zan yi amfani da mai laushi.

Eh yadda muke sadarwa a wurin aiki shine da wayan tarho, shi handset, shi waya ko mai akwai shi a ciki. Muna sadarwa ta eh yanayi na ƙira, in ƙira mutum a waya ko ko in ƙira ka, ta, waya bidiyo kol kenan, ko ko in tura saƙo ta murya, a WhatsApp ko a Facebook.

Kai yawan, sa'o'i da nake kallon waya na gaskiya bashi da adadi, bashi da adadi sam-sam bashi da saboda bazai irgu ba. Bansan sau nawa nake duba wayana ba, gaskiya. Kulli yaumin ai abu ne da zai yi wahala mutum ya gano sau nawa ne yake duba wayar sa.

Launin tawadan da nake amfani da shi, shine blue. Blue da baƙi na tawada kenan. Amma na fi amfani da blue. Akwai jama eh, amma na fi amfani dai da blue sosai. Ja in na yi amfani da shi to wani muhimmin abu ne, babba na musamman.

A'a, eh tabbas ina son kallon faduwar rana saboda a wannan lokacin rana ta yi sanyi. Sannan lokacin da dare zai shigo kenan, duhu zai shigo. Kuma gashi mangariba tayi, lokacin sallah ina son kallon faduwar rana saboda yana-- lokacin komai yayi, yayi sanyi, gari yayi sanyi, wuri yayi ɗan-- hayaniya dai da sauƙi dai za'a ce amma ina yana da matuƙar kyawun gani.

Yawanci ina cin abincin rana, ko kuma ina cin abinci da rana da ƙarfe ɗaya zuwa ƙarfe biyu na rana. Ƙarfe ɗayan rana zuwa ƙarfe biyun rana a wannan lokacin nake cin abinci. Wataran kam ina kaiwa ƙarfe uku kafin in ci, wataran ma bana ma cin abincin ma yanayi na aiki.

Ah dabzanin kuɗi ai dole mutum ya duba shi. A'a, ai dole ne. Ai in har kana da hankali duk wani harka da kuɗi dole ne za ka saka ido a kai. Ka san meya kayi, meya shigo, meya zai fita. Sannan in za ka kashe ka kashe shi a dabarance.

Ina son ziyartan ƙasan Amurka. Ƙasan Amurka ma state kaman akwai state New York, akwai California, akwai Miami. Ina son zuwa wa'annan wuraren. Ina son ziyartan kuma Saudiyya ɗakin Allah. Inje in kai ziyara sannan in sauke farali na ibada, ni zamana na musulmi. Sannan ina son zuwa ƙasar Ingila. Ina son zaman ƙasan Ingila ma ba ma zuwa ziyarta ba kawai.

Eh ban iya ɗinkawa ba amma ina yawan ba ina yawan saka sabin tufafi in sayi yadin in bayar a ɗinka mini. Eh yin ɗinki ban iya shi ba. Ƴan uwana dai suna yi kuma akwai tailoli da nake biyansu kuɗi suke mun ɗinki kala-kala. Saboda in sanya tufafi me kyau a jikina.

Eh, abunda nake yi ni don kare aiki shine na ɗaya gaskiya. Duk inda ka saka gaskiya ka kare aiki ka kare kanka. Bai cin gaskiya kuma akwai inganta, inganta yanayin aiki. Menene inganta yanayin aiki? Akwai zuwa wurin aiki da wuri, akwai tsafta. Suna nan da jeri, jeri, jeri abubuwan da za ka yi dai ka kare aiki.